Yaya nake gina dangantaka da kasuwanci? A gaskiya, gina dangantaka da kasuwanci abu ne mai matuƙar muhimmanci a gare ni. Domin nasarar kasuwanci ba ta ta'allaka da riba kaɗai ba, tana kuma buƙatar kyakkyawar mu'amala da mutane. Saboda haka, nakan fara ne da girmamawa, gaskiya, da amana a duk wata hulɗa da zan yi. Da farko, ina kokarin fahimtar mutumin da nake hulɗa da shi. Nakan saurari abin da yake so, abin da yake bukata, da irin yadda yake so a yi hulɗa da shi. Wannan yana taimaka mini in san yadda zan tunkare shi cikin ladabi da hikima. Idan mutum ya gan ana fahimtarsa, yakan fi buɗe zuciya a harkar kasuwanci. Haka kuma, ina kula da magana da dabia. A kasuwanci, magana mai kyau tana da fa him-- muhimmanci sosai. Ina guje wa yaudara, karya, ko cin zarafi. Mai makon haka, nakan yi magana cikin gaskiya da bayani mai kyau domin gina amincewa. Ina ganin amana ita ce tushen duk wata dangantaka ta kasuwanci. Ina kuma kokarin cika alkawarai. Idan na yi wa wani alkawari a kasuwanci, nakan yi iya kokarina in cika shi. Wannan yana sa mutane su yarda da ni kuma su gan cewa ana iya dogara da ni. Cika alkawari yana ƙara ƙarfafa dangantaka kuma yana sa muhi-- kasuwanci ya bunƙasa. Bayaga haka, ina ganin haƙuri da juriya suna da muhimmanci. Ba kowace dangantaka ta kasuwanci ke ginuwa da sauri ba. Wasu suna buƙatar lokaci kafin su yi ƙarfi. Saboda haka nakan yi haƙuri, in ci gaba da kyakkyawar mu'amala har sai dangantakar ta yi ƙarfi. Haka kuma, ina kokarin kulawa da dangantaka bayan an fara kasuwanci. Ba wai idan an yi ciniki sau ɗaya, a tsaya ba. Nakan ci gaba da tambayar halin abokan kasuwanci, in gaishe su ko in nuna godiya. Wannan yana sa su ji ana darajanta su kuma yana ƙara ƙarfafa zumunci. A ƙarshe zan ce gina dangantaka da kasuwanci yana buƙatar gaskiya, haƙuri, da mutunci. Idan aka yi waɗannan hanyoyi, kasuwanci ba kawai zai ƙare riba ba zai kuma haifar da kyakkyawar dangartaka mai dorewa. Saboda haka, nakan yi iya kokarina wajen gina dangantaka mai kyau domin ita ce ginshikin nasarar kasuwanci.

Kana fi son miya mai zafi ko sanyi? A gaskiya ina son miya mai zafi. Dalilin da ya sa nake son miya mai zafi shine domin tana bani ɗanɗano mai kyau da jin daɗin ci. Idan miya tana da zafi, tana fitowa da kamshi da ɗanɗano sosai wanda ke sa abinci ya fi daɗi kuma ya sa mutum ya ji daɗin shi. Da farko, miya mai zafi tana sa abinci ya kasance sabo. Lokacin da aka kawo abinci da miya mai zafi, mutum yana jin kamar an dafa shi a lokacin nan. Wannan yana sa zuciya ta yi annashuwa kuma ci ya fi daɗi, musamman idan mutum ya yi yunwa ko gajiya. Haka kuma, ina ganin miya mai zafi tana taimakawa lafiyar jiki. A wasu lokuta, idan mutum yana jin sanyi ko gajiya, cin miya mai zafi yana sa jiki ya ji sauƙi. A al'adance ma ana ganin abinci mai zafi yana taimakawa narkewar abinci kuma yana sa mutum ya ji ƙarfi. Baya ga haka, miya mai zafi tana da ɗanɗano mai ƙarfi fiye da mai sanyi. Sinadaran da ke cikin miyan, kamar kayan kamshi da kayan miya suna fitowa sosai idan tana da zafi. Wannan yana sa miyar ta zama mai daɗi da armashi, musamman idan an haɗa ta da tuwo ko shinkafa. Do haka, ba yana nufin ba zan ci miya mai sanyi ba. A wasu lokuta, musamman idan yanayi yana da zafi sosai, miya mai sanyi na iya zama daɗi. Amma duk da haka, idan zan zaba, miya mai zafi ce ta fi dacewa da ni domin tana sa in more abinci sosai. A ƙarshe, zan ce zabina na miya mai zafi yana nuna son jin daɗi da armashi a abinci. Miya mai zafi tana haɗa daɗi, kamshi da jin daɗi wanda ke sa cin abinci ya zama abin morewa. Saboda haka, idan aka tambaye ni ko miya mai zafi ko miya mai sanyi nake fi so, zan ce miya mai zafi nake fi so domin ina fi jin daɗin cin wannan miya fiye da mai sanyi.

Wane irin kyauta nake fi son bayarwa? A gaskiya, irin kyautar da na fi son bayarwa ita ce wadda take da ma'ana kuma za ta amfani wanda aka ba ta. Ba na fi mayar da hankali kan tsada ko girman kyauta ba, sai dai abin da zai sa wanda ya karɓa ya ji an tuna da shi kuma an daraja shi. Ina ganin kyauta ta gaskiya tana fitowa ne daga zuciya, ba wai daga kuɗi kaɗai ba. Da farko, nakan yi kokarin sanin abin da mutumin yake so ko yake bukata. Idan na san abin da zai faranta masa rai ko kyautar kyautar za ta zama mai armashi sosai. Misali, idan mutum yana son karatu, nakan ba shi littafi. Idan yana son aiki, nakan ba shi kayan aiki masu amfani. Wannan yana nuna kulawa da fahimta. Haka kuma, ina son bayar da kyautar da za ta amfani a rayuwar yau da kullum. Kyauta irin wannan tana da daraja sosai domin duk lokacin da mutum ya yi amfani da ita, zai tuna da wanda ya ba shi. Wannan yana ƙara ƙarfafa dangantaka da zumunci a tsakanin mutane. A wasu lokuta kuma, nakan ba da kyauta mai sauƙi amma cike da soyayya, kamar kayan sawa, turare, ko kayan gida. Ko da ba su da tsada sosai, amma idan an ba su da kyakkyawar niyya, suna iya faranta rai fiye da kyauta mai tsada da aka ba ba tare da tunani ba. Ina kuma ganin lokaci da kulawa ma kyauta ce. A wasu lokuta, zama tare da mutum, sauraronsa, taimaka masa a lokacin bukata na iya zama babbar kyauta. Wannan irin kyauta tana da daraja sosai domin tana nuna soyayya da tausayi na gaske. A karshe, zan ce irin kyautar da na fi son bayar ita ce wadda take fitowa daga zuciya, tana da amfani kuma tana faranta rai. Kyauta ba wai don nuna hali ko ado ba ce, illa hanyar nuna ƙauna, girmamawa da kulawa. Saboda haka, nakan zabi kyauta da hankali domin in sa wanda na ba ta ya ji daɗi kuma ya tuna da ni da alheri.

Wadanne kafofin watsa labarai nake amfani da su? A gaskiya, ina amfani da kafofin watsa, watsa labarai daban-daban musamman na zamani domin samun labarai, sadarwa da mutane da kuma ƙara ilimi. A wannan lokaci, kafofin watsa labarai sun zama wani muhimmin bangare na rayuwar yau da kullum. Shi ya sa nakan zaɓi waɗanda suka fi dacewa da bukatuna. Da farko, ina yawan amfani da wayar salula da intanet musamman man hajojin sada zumunta. Ɗaya daga cikin kafofin da nake amfani da su shine WhatsApp. Ina amfani da shi domin tattaunawa da iyali, abokai da kuma abokan aiki. Haka kuma yana taimaka mini wajen karɓar bayanai, saƙonni da sanarwa masu muhimmanci. Haka kuma, ina amfani da Facebook domin samun, samun labarai, karanta ra'ayoyin mutane da kuma bin abubuwan da ke faruwa a duniya. A Facebook nakan karanta rubuce-rubuce masu ilmantarwa, labarai da bayanai da ke taimaka mini in faɗaɗa tunani. Ina kuma amfani da shi wajen sadarwa da mutane daga wurare daban-daban. Ina kuma amfani da YouTube wanda yake da matuƙar amfani a gare ni. A YouTube nakan kalli bidiyo masu ilmantarwa, darussa, labarai da shirye-shiryen nishaɗi. Wannan yana taimaka mini wajen koyon sababbin abubuwa da kuma samun nishaɗi a lokacin hutu. Baya ga ko-kafofin zamani, ina kuma sauraron rediyo da talabijin. Rediyo yana taimaka mini wajen sauraron labarai na gida da na ƙasa musamman a karshen hauusa, a harshen Hausa. Talabijin kuma yana bani damar kallon labarai, shirye-shirye masu ilmantarwa da wasanni. Waɗannan kafofi suna da muhimmanci musamman ga samun sahihan labarai. Duk da haka, ina ƙoƙarin amfani da kafofin watsa labarai cikin tsari da hankali. Bana barin su, su ɗauki mini lokaci fiye da ƙima. Ina tantance abin da zan kalla ko karanta domin in guje bayanai marasa amfani ko marasa kyau. A ƙarshe, zan ce kafofin watsa labarai da nake amfani da su suna taimaka mini wajen sadarwa, samun ilimi da fahimtar abubuwa da ke faruwa. Amma duk da haka ina amfani da su cikin natsuwa da iyaka domin rayuwa da kasance cikin daidaito.

Kana son cin abincin titi? A gaskiya, eh, ina son cin abincin titi amma ina yin hakan ne cikin hankali da kulawa. Abincin titi wani bangare ne na rayuwar yau da kullum a garuruwar mu kuma yana da sauki samu tare da araha. Saboda haka a wasu lokuta nakan ji daɗin cin abincin titi musamman idan na gan an shirya shi cikin tsafta. Dalilin farko da yasa nake son abincin titi shine sauki da saurin samu. Idan mutum yana waje ko yana kan hanya, abincin titi yana taimaka masa ya ci abinci cikin gaggawa ba tare da wahala ba. Misali, abinci irin su masa ko sai waina ko abincin tuwo da miya a wasu wurare suna da saukin samu kuma suna cike da ɗanɗano. Haka kuma abincin titi yana da ɗanɗano na musamman. Wasu lokuta abincin da ake yi a titi yana da wani armashi da ba lallai ka same shi a gida ba. Wannan na faruwa ne saboda kwarewar masu sayarwa da kuma yadda suke amfani da kayan gargajiya wajen dafa abincin. Duk da haka, duk da ina son cin abincin titi, ina kula sosai da tsafta da lafiya. Ba na cin abinci a ko ina ba tare da dubawa ba. Ina tabbatar da cewa wurin yana da tsafta, mai sayarwa yana kula da tsafta kuma abincin yana rufe ko kuma ana shirye shi a gabana. Wannan yana taimaka mini wajen guje wa matsalolin lafiya. A wasu lokuta kuma idan na gan yanayi bai dace ba, nakan guje wa cin abincin titi ko kuma in koma gida in ci abinci. Ina ganin lafiyar jiki ta fi kome muhimmanci saboda haka nakan zaɓi abin da ya fi dacewa da ni a wancan lokaci. Haka kuma cin abincin titi yana taimakawa ƙananan ƴan kasuwa domin yana tallafa musu wajen samun abin dogara. Wannan ma wani abu ne da nake la'akari da shi domin tallafawa juna yana ƙarfafa al'umma. A karshe, zan ce ina son cin abincin titi amma ba tare da saƙaici ba. Ina haɗa jin daɗi da kulawa domin in more abinci tare da kiyaye lafiyata. Saboda haka idan aka tambaye ni ko ina son cin abincin titi, zan ce eh amma cikin tsari, tsafta da hankali.

Sau nawa nake ƙidaya kayayyaki? A gaskiya nakan ƙidaya kayayyaki akai-akai, domin ina ganin ƙidaya kayayyaki abu ne mai matuƙar muhimmanci. Ko a gida ko a wajen aiki, ƙidaya kayayyaki yana taimakawa wa mutum ya san abin da yake da shi, abin da yake ya ƙare, da kuma abin da ake buƙatar kara saya. Wannan yana rage ɓarna da rikice-rikice. A gida, nakan ƙidaya kayayyaki sau ɗaya a mako ko sau biyu, musamman kayan abinci da kayan amfani na yau da kullum. Misali, nakan duba shinkafa, gari, mai, sukari, da sauran kayan miya. Wannan yana taimaka mini in san abin da ya kusa ƙarewa domin in shirya tun kafin ya ƙare gaba ɗaya. Haka kuma, idan akwai wasu kayayyaki masu muhimmanci, nakan ƙidaya su kullum ko duk bayan wasu kwanaki. Wannan ya haɗa da kayan aiki, kayan lantarki, ko takardun da suke da muhimmanci. Yin haka yana taimaka mini in kula da dukiyata da kyau kuma in guji ɓacewa ko lalacewa. A wurin aiki ma, ƙidaya kayayyaki yana da muhimmanci sosai. Idan ina da alhakin wasu kayayyaki, nakan yi ƙidaya su akai-akai domin in tabbatar da cewa komai yana nan kuma yana cikin tsari. Wannan yana ƙara amana da gaskiya a wurin aiki kuma yana rage matsala tsakanin ma'aikata. Baya ga haka, ƙidaya kayayyaki yana taimakawa mutum wajen tsara kuɗi. Idan na san abin da nake da shi, ba zan yi sayayya ba tare da buƙata ba. Wannan yana rage ɓarnatar da kuɗi kuma yana sa rayuwata ta kasance cikin tsari da daidaito a wasu lokuta. Kuma idan na sayo sababbin kayayyaki, nakan sake ƙidaya duk abin da nake da shi domin in san yadda zan tsara amfani da su. Wannan yana taimaka mini in kula da tsafta da tsari a gida. A karshe, zan ce nakan ƙidaya kayayyaki akai-akai gwargwadon bukata, domin hakan yana taimaka mini wajen kula da rayuwata da dukiyata. Ƙidaya kayayyaki ba aiki ne mai wahala ba, amma yana da amfani sosai domin yana kawo tsari, rage asara, da kuma ƙara kwanciyar hankali. Saboda haka, nakan ɗauki ƙidaya kayayyaki a matsayin wani muhimmin ɓangare na rayuwata da yau da kullum.